Ina farkawa daga bacci kowanne rana ƙarfe uku da rabi ko kuma ƙarfe huɗu da rabi. In za yin girki kaman zuwa mana zan ka aiki, na farka ƙarfe uku da rabi, amma ba zan yi girki ba, na tashi ƙarfe huɗu da rabi ko ƙarfe biyar, zan yi in shirya zuwa aiki.

Ina ƙara ilimi wa to ina kan koyon aiki gan ko zan samu dama iya wa ƙara ma kai na ilimi in samo su sabon daman koyon wasu ayyuka in ƙara ma kai na abubuwa de abu baide yawa dai.